Ku gaya mana game da rike ƙaramin shago. Eh, rike ƙaramin shago ya danganci me kake yi a cikin shagon. Idan ya kasance kasuwanci kake yi, to abin dubawan shi ne kasuwancin da kake yi yayi ƙarfin da ka fi ƙarfin ka zauna a shagon? Ko ko kasuwancin da kake yi da jarinka da komai iyakan ta na daidai wannan shagon ne? To abubuwan fara dubawa ke nan. Gaskiya idan ya kasance cewa kana kasuwanci a ƙaramin shago kuma kasuwancin na haɓɓaka, to gaskiya kana buƙatan shagon da yafi wannan girma. Dole mutum zai fara nema ina ne zai sami shagon da yafi wannan girma a binnan. Amma idan ya kasance cewa ga ƙaramin shago kuma ga kasuwanci na haɓaka kuma ba ka so ka bar unguwar saboda, saboda kana jin tsoron kar ka rasa mutanen da suke kasuwanci suke siyayya a wurinka, to mutum zai iya zuwa yaje ko kuma gaba ko kuma wata unguwar yaje ƙara buɗe wani shagon domin ya saka wasu saboda wasu masu amfana ta ƙarƙashin shi ya ɗauki ma'aikaci. Sai a fara kasuwancin a can tunda kana gudun kar ka bar unguwar ka rasa wayanda suke siyayya a wurinka. To gaskiya matsalar da ake samu da ƙaramin shago ke nan. Idan kuma Allah ya kasa, ya ƙaddartar cewa ai koda shagon yake ƙarami daman iyakan abinda zaka iya yi a shagon kenan, da, da jarinka, to kaga ba batun wai canza shago ko wani abinnan sai dai kawai ƙoƙarin gyara kasuwancin da kuma ƙoƙarin inganta dangantaka da alaƙa tsakanin ka da masu zuwa siyan kayan. Saboda a gaba wani abu ya zo ya bayyana ya kasance cewa mutane suna son su siya kayanka kuma suna haba haba da kai saboda yanda kake ka iya mu'amala da su, ka iya tafiyar da su, ka gane duk abun da suke so da abun da basa so.

Yaya kuke tafiyar da data na wayar ku daga farko zuwa ƙarshe? A wannan ai al'amari ne mai sauƙi. Tafiyar da data, ai da ka sa data, data ya fara amfani. Duk wani application da ke cikin wayanka yana running, yana tafiya. Baccin haka kuma zai kasance cewa da ka buɗe wani application, a e da ka sa data application ɗin ka za su fara tafiya. Saanan kuma ga a auto auto sinkronize shi ma ɗan ai dik yana amfani da data ne da sauransu. Sannan messages saƙonni zasu fara shigowa ta ta ta ta ta gmail ne duk wani app da ka sake shi to sa kana data na shiga wayan ka zai fara amfani. Zai fara turo maka a alamun, alamun cewa kana da wani al'amari a wajen ka je ka duba da sauransu. To haka kuma za mu shiga, za mu, za mu je e yanar gizo mu, mu yi do mu yi dube duben mu. Sanan zamu shiga wassup za mu je muyi chat da abokanmu. Sa'annan za mu je cikin Facebook mu je mu karat karanta, mu kakkaranta eh rubutun mutane e da kuma haka. Sannan za ka je za ka kakkalli vidiyo da sauransu. To a irin haka ne za ka ga ka daɗe kana amfani da datan har ya kai wa'adin da suka ba ka na ƙarewan wannan datan. Ka ga idan data ya ƙare shi kenan. Daman ai duk wanda ke da babbar waya ya sa data ai yana saka ta ta fara masa amfani. To kuma shi ya san dalilin da ya sa data. Wasu sukan sa data domin tura saƙonni, tura saƙonni ta WhatsApp ko kuma tura ka ko kuma yin kasuwancin su wainda suke kasuwanci a yanar gizo da dai sauransu. Wani kuma yakan sa data ne kawai saboda ya shiga ya je yayi kalle kallen bidiyos. Wani kuma yakan sa data ne saboda shi ko mai na shi rabin ayyukanshi da yake yi yana yi ne a yanar gizo. To ya danganci mu'a, ya danganci mu'amular ka da waya, sabogin da kake yi ta waya da kuma yanda datan ka zai dinga tafiya daga farkonsa har zuwa ƙarshe. Amma ƙarshen data ai daman amfani da shi shi ne ƙarshen sa kana kan amfani da shi suna ja, suna amfani da shi suna ja har akai lokacin da za su gaya maka cewa ai datan ka ya riga ya ƙare.

Mana hakane mana zo mana ku bayyana yadda wannan kalma take ƙarfafa magana am gaskiya wannan kalma tana ƙarfafa magana wajen irin kanbama abin da kake so ka faɗa. Eh mana, ka faɗa magana ne amma sai wani ya ce maka da gaske, sai ka ce eh mana. Sannan saika fara ɗaura wasu bayanai da sauran su to mafi akasari za ka ga wayanda suke amfani da waɗannan kalmomin a cikin al'umma za ka ga mafi yawanci gaskiya yanzu yara ne. To a manya ma suna amfani da shi amma dai gaskiya wayanda suka fi amfani da wannan kalman eh mana ɗin yara ne. Ko yaro kaima magana kace mishi ashe kaza seyace eh mana to bawai dan manyan basa da ɗabi'an ba gaskiya a kashi ɗari zakaga mafi akasarin amfani da wannan kalman daga shekara ashirin zuwa ƙasa ne dan babba in ya maka magana, ai ba ka da hurmin da za ka ce mashi ashe ka za ka zan nan ne? Zaice maka yi maka eh ba ka sani ba da sauransu amma ni a irin na waganin waɗannan eh yaran zamanin nan su suka fi amfani da eh mana ɗin nan saboda eh mana shi ai muna amfani da shi ne wajen bayyana ƙarfi ko gaskiyar magana. Irin eh haka ne, eh mana da sauransu. To za ka ga mafi akasari gaskiya yara ne masu ƙarancin shekaru suka fi amfani da wannan kalma amma kuma duka har manyan ma suna yi amma ya danganci yanayin inda ka taso da kuma yanayin yanda ake magana a inda kake. Akwai garin da, akwai garin da a cikin arewacin Najeriya kwata kwata ma ba su amfani da wannan kalman eh mana ɗin. Dunmunan anan inda nake ni a inda nake nan cikin Kaduna, idan ka ji mutum ya ce eh mana to yana ƙoƙarin ya kanbama maka ne ya girmama maka ƙarfin maganan da ya faɗa.

Koyar da yara harshen gida, me kuke gani game da yadda yake tafiya a yau? Gaskiya tafiyar da yara harshen, harshen gida abu ne mai matuƙar muhimmanci saboda ana son duk inda mutum ya kasance yana da wani harshe to ya tabbatar da cewa ya koya wa iyalenshi wannan harshen domin, ah, a samu, a samu, a samu fahimta a tsakani da sauransu. To idan kanada harshe musali baicin hausa dake bakin ka, sannan kuma kana da wani harshe na daban so yakamata ya'yanka duk su fahimci wannan abun saboda akwai lokutan da za ka zauna cikin mutane kana so ka ma yaro wani magana wanda kuma idan ka yi faɗa shi wanda ke kusa da kai ɗin zai ji kamun ba daɗi to sai ka kasance cewa sai ka juya mashi harshe sai ka mishi, ah, wancanshi yaren da kuke da baccen, baccen Hausan da ke bakin ku ko kuma baccin Turancin da dukkan ku a wajen kuna ji. So in ka fahimci cewa kana da yaren da wasun da kake rayuwa da su ba sa ji, ka ga in za ka tsawatar ma yaro, za ka iya yi mishi ta shi wannan yaren. To mafi akasari wajen koyar da yara wa'ennan harsunan, iyaye suna samun matsaloli da dama gaskiya wajen faɗan, faɗan abubuwan da bai kamata a dinga faɗa a kunne a idon yaro ma me irin, me, me wasu kalan shekaru ba. Za ka ga iyaye suna faɗa a gaban, a gaban yara. To akwai sai mutum ya kasance mai lura da kiyayewa akan al'amurori na, akan al'amurori na rayuwa. Saboda duk abun da kake yi a rayuwa ana nan ana kallon ka kuma an san, an san me kake, me kake, me kake yi. To ya kyautu mutum ya kasance cewa duk abin da za ka koya ma yaro, za ka koya, za ka koyar ma yaro a gida, ya zamto ku kana ba shi abin da ya kamata ne. Eh lallai ya kamata mutum a tabbatar ko yana ba da abin da ya kamata ne ba abin da bai kamata ba da dai sauransu.

Ku bamu labarin wani liyafar abinci da ba za ku taɓa mantawa ba. Gaskiya, liyafar abinci da na taɓa zuwa shine wani liyafar auren abokinmu, inda muka zauna tare da abokanaina cikin nishaɗi. Muna jin daɗi, ana hira, ana raha. Wanda muka ci muka sha, wanda abincin da za ka ci sai ka ci shi ka ƙara har sai ka ji ya isheka. To gaskiya a wannan ƙadamin na ji daɗi sosai kuma lokaci bayan lokaci na kan tuna da wannan, aa, abun da lokacin da ya faru. Sai sa a cikin abokanaina ma shi yana daga cikin wannan liyafar. Ina ɗaya daga cikin da, ina ɗaya daga cikin abubuwan da ba na mantawa na bikin abokananmu. Saboda a lokacin mun yi raha, mun yi dariya, an ci, an sha, an ci abinci sosai. Na ci, na koshi har abin da ban taɓa ci ba ma na ci a wurin da dai sauransu. So gaskiya irin wa'innan liyafar sukan zamtowa, sukan zamtowa a gurinka wani abin tunawa. Zakaga daga lokaci bayan lokaci kana tunawa da irin wa'innan al'amuran.

Ku faɗa yarda ranar hutunku ko ƙarshen makon ku yake wucewa. To ni dai zan yi magana ne a ƙashin kaina. Hutu na, na kowane ƙarshen mako gaskiya yana wucewa, yana zuwa ne ya wuce idan ya kasance cewa ina aiki ko bana aiki. Idan ina aiki ne, tun da ni asibiti nake aiki, kaga ba su da Saturday, ba su da aa Sunday, ba su da Litinin, ba su da Lahadi. To sannan dole ne mutum ya kasance cewa idan ya faɗo mishi, hutun ya faɗo mishi na ƙarshen mako, Sati da Lahadi, to dole ne kana buƙatan ɗan aikace-aikacen gida da za ka rage irin su wanki, gyare-gyaren gida, ziyara ne da kuma ɗan abubuwan da ba za a rasa ba da a cikin wa'inan hutun ƙarshen makon suke yiwuwa ga mafi akasarin mutane. Amma ga mai aiki a asibiti shi daman wannan sai dai in ya faɗo masa kawai.